To abincin da nake ci da safiya dai, shine koko da ƙosai wato beans cake, shikuma koko pap ne, wanda ake yinshi daga marasa ko kuma dawa ko kuma shi ah gero to shine dai abincin da na fi ci da safe. Shi, ah, koko da ƙosai.

To yadda nake bada raayina awajen aiki shine ah yadda nake bada raayina awajen aiki shine sai nayi ƙoƙari na saurari raayin kowa da kowa agurin aikin kafin ni ma na zo na fara ba, fara ba da nawa ra'ayin. Kuma ra'ayina na kan yi ƙoƙari in ga ya yi daidaito da ra'ayin mafi akasarin ma'aikatan mu da muke tare da su a wajen aikin. Wannan shine ra'ayina a wajen aiki.

Eh a matsayina mai koyan aikin edita ko kuma mai koyan aikin editing na labarai da rahotanni. Eh ina iya gabatar da rahoto a bainar jama'a kuma nakan iya bayyana rahoto a bayyane kamar yadda ake yin shi a gidan talabijin ko a gidan rediyo. Eh tunda shine dai sana'ar da nake son na ga na ko ya na ƙware a kai, to shi ya sa nake iya gabatar da rahoto sosai.

To irin ƙasar da gidanmu yake dashi ƙasa ce wadda take da dan ko kuma shuɗi da baƙi-baƙi ba ja sosai ba kuma ita ce ƙasar da take kusan duka nan cikin unguwar tamu. Eh ita dai ƙasar ga ta nan ba ja ba, ba baƙa ba, ga ta brown brown, ga ta shuɗi shuɗi, ga ta kuma baƙa baƙa. Eh ita ce ƙasar da take cikin gidanmu.

To, ni dai na fi son kayan gishiri. Eh, kayan gishiri suna yi mun daɗi sosai a baki fiye da kayayyakin wanda aka yi su da suga. Kaya masu gishiri da yaji kamar su kaza, su meat pie, fish roll da makamantansu sune kayayyaki masu gishirin wanda nake mu'amala ko kuma amfani da su sosai. Lallai na fi cin abinci masu gishiri sosai.

Eh na iya ɗaura ƙulli sosai. Idan na je gona na haɗa kayan gona a cikin buhu to sai na sami igiya na ƙulle shi buhun da shi don na dawo da shi gida ba tare da ya zuba ba. To ta sanadiyan hakan ne na zo na iya ƙulli sosai. Idan na ɗaura ƙulli to sai ka yi gaske za ka iya kwance ita wannan ƙulli da na yi.

Eh ina jin tsoron ƙwari sosai. Ƙwari suna da ban tsoro tunda a cikinsu akwai masu cizo kuma in suka cije ka sukan illata ka ko su maka illa ko su sa maka wata cuta a jikinka. To shi yasa nake jin tsoron ƙwari sosai kuma bana bari su zo inda nake kuma nima ina ƙoƙari na nesanta kai na da inda suke.

To idan zan ci abinci ne kaman shinkafa, to a wajen ne nake amfani da shi cokali. Amma kuma in abinci ne kamar tuwo haka da miyan kuka, to ba lallai sai na yi amfani da shi cokali ba, sai na yi amfani da hannu. To zan iya cewa dai ina amfani da hannu da kuma cokali a wajen cin abinci, ya danganta da irin abincin da nake ci.

Eh nakan rike riga a aljihuna idan ina tafiya ko kuma idan na gaji sai na ɗan sa hannu a cikin aljihun rigana don na ɗan riƙe rigar ina tafiya. Na ɗan fijin daɗin tafiyan haka. Amma ba a ko wani lokaci nake riƙe riga a aljihuna ba. Wani lokacin ina tafiya ba tare da na riƙe riga a cikin aljihuna ba.

Eh ina iya hawan keke, na iya hawan keke sosai da safe idan bani da aikin da zanyi nakan hau keke na tafiya na kusan kilomita biyar ko kilomita uku wani lokaci kafin na dawo gida na yi wanka na huta. Shi ma yana taimaka min wajen motsa jiki da kuma sani kazar kazar a yau da kullum.

Eh ina zuwa wurare da wuri, kada na yi latti. Na fi son na je wurin aiki ko wajen interview ko wajen wata sana'a ta da wuri kada na saɓa ma abokan cinikayya ko abokan aikina idan na je wajen a latti. Lallai bana ɓata lokaci ko kuma in saɓa ma alƙawari na lokaci, idan na ce zan je wuri daga kan lokaci.

To ina cajin waya ta da daddare idan zan kwanta barci, saboda a lokacin na ɗan gama amfani da ita to sai na bar ta tayi caji har zuwa gari ya waye. Amma idan gari ya waye kuma bana cajin waya ta, sai idan na shiga cikin mota ta sai na ɗan yi cajin ta idan ina tafiya a cikin mota. Sau biyu nake cajin waya ta a rana.

To ina da takalma dai kaman kala uku ne zuwa huɗu. Akwai takalma slippers wanda nake shiga wanka da su, akwai kuma cover shoe wanda nake zuwa aiki da su, akwai loafers wanda su kuma ina sa su ne yayin da zan tafi wani sha'ani ko biki na ƴan uwa da abokan arziki. To shi yasa takalman da nake da su aƙalla sun kai kala huɗu.

Muryata tana da ƙarfi kuma takan fito a hankali wani lokacin. A wani lokacin kuma muryatawa zaka ji ta da hankali ne ba da ƙarfi sosai ba idan bana son nai magana da ƙarfi. Amma idan kuma idan ina son na yi magana da ƙarfi, za ka ji muryatawa tana da ƙarfi sosai. Sai ka ji ka fahimci abin da nake cewa da wuri.

Eh ina cire takalma a gida. Idan bana komai a gida, na dawo daga wajen aiki to nakan cire takalmana na ajiye su a ƙofar ɗaki. Bana yadda na shiga da su cikin ɗaki. Al'adarmu ta hana mu shiga da takalma cikin ɗaki. A gida to muna cire takalmane mu ajiye su a ƙofar ɗaki. Takalmanmu basa shiga cikin ɗaki.

To, na kande magance damuwa ne a wajen aiki ta hanyar tuntubar abokan arzikina da abokan aikina kuma da ya faɗa musu abun da ke damun. To jim kaɗan kuma wasu daga cikinsu zasu fara bani shawarwaruka da kuma abubuwan da zasu taimaka mun rage wannan damuwan a wajan aiki.

Eh ina sa turare kullum idan nayi wanka. Idan nayi wanka kullum zan fita akwai turarena na Nivea da nake amfani da shi na maza. Sannan kuma akwai wanda nake sawa a cikin tufafi. Turaren da nake amfani da shi guda biyu ne, da shi na jiki body spray da kuma wanda ake sawa a cikin tufafi wato shine parfum.

Lamba ta ce mai albarka ita ce lamba ta shida. A duk sanda ake wani taro aka sani aka ce in zaɓi lambata to ni ina zaɓan lamba shida ce kuma ta kan bada sa'a da albarka sosai sosai. Ko da aka zo aka ce za a bani kyautan mota aka sani na zaɓan lamba sai na zaɓa lamba ta shida kuma nayi sa'a aka ba ni kyautan ƙaramar mota.

A'a, ba na rera waƙa a lokacin da nake wanka. Al'adar mu ta hana mu idan muna wanka mu yi magana a cikin bayi. To dalilin haka ne ya sa idan ina wanka ba na magana, baddai ma na rera ita waƙa. Ba na rera waƙa idan ina cikin bayi ina wanka.

To ina zuwa kasuwa ne ranar Juma'a da ranar Asabar. Kasuwar da muke zuwa ranar Juma'a, kasuwar siyo kayan abinci ne, su nama, kifi, tumatur, albasa, tattasai da atarugun mu. Sannan kasuwar da muke zuwa kuma ranar Asabar muna zuwa da yara ne don siyo musu biskit da caprisone da kayayyakin da suke kaiwa break a makaranta a amfanin kasuwar Asabar ɗin kenan.

Na'am, wayata tana daidaita haske da kanta ba tare da na taɓa ta ba. Idan na shiga cikin waje mai haske sosai, to ita da kanta zata rage haskenta da kanta. Idan kuma na shiga inda akwai duhu-duhu ne, to ita kuma sai ta ƙara haske domin naga abunda nake son na danna a jikinta da kyau ba tare da ɓata lokaci ba.

To ina son zama ne tare da jingina baya na a kan shi kujera ko kuma abun da na zauna a kai. Eh shine zaman da na fi so na ga na yi. Bana son na zauna ba tare da na jingina baya na a jikin kujerar ko a jikin abin zaman nawa ba. Don yakan tayarmin da matsala na ciwon baya. Na fi son na zauna da baya na a jingine.

To ina sasanta rikici a wajen aiki bayan jin ɓangarori biyu na mutanen da ke rikicin. Bayan haka ya samu kuma sai nai ƙoƙari in magana da kowanne daga cikinsu na fahimtar da shi bayan ga ba ma kowa laifin shi da kuma tabbatamma da kowa kada haka ta faru dan a tsara afkowan hakan nan gaba kaɗan.

To ina wanke tufafi ne sau ɗaya a sati. Ina wanke tufafi ne duk ranar hutun Lahadi. To a wannan rana ne nake kwaso kayyakina duka masu datin, na kai su nan wajen washin mashin ɗina na kuma sa su cikin washin mashin na wanke su. To shi yasa nake yin wannan wanki sau ɗaya a sati kuma ranar Lahadi.

To, abinda nake dan kiyaye lafiya shine ina a zuwa asibiti duk bayan wata biyu don a duba lafiyar jikina, ayimin gwaje gwaje na jini da na fi tsari a gani ko akwai wata matsala da nake fama da ita. To hakan nakeyi dan na kiyaye lafiyata.

To, kullum dai ina farkawa ƙarfe shida na safe da na kwanta misalin ƙarfe takwas na dare, sai na farka ƙarfe shida na safe. Kullum haka nake yi idan na kwanta. Saboda in samu in shirya in tafi wajen aiki a kan lokaci ba tare da na yi latti ba shiyasa nake farkawa ƙarfe shida kullum.

Eh ina riƙe lema idan ana ruwan sama. Ina riƙe lema ne dan kada ruwan sama ya jiƙa ni. Shi isa idan ina tafiya lokacin damina ko kuma idan ana ruwan sama, nake tafiya riƙe da lema a hannuna don kada ruwan sama ya jiƙa ni a yayin da ake yi shi ruwan sama. Shi sa nake tafiya da lema.

Eh lallai ina son ɗakina yayi haske sosai. Bana son ɗakina yayi duhu. Shiyasa nake sayan shi fitila wanda yake sa ɗaki haske sosai don ɗakina ya kasance cikin haske ko wane lokaci, don bana buƙatan shi ya kasance da duhu a kowane lokaci.